Eh to, a zagaye da mu gaskiya a wurin gidan mu akwai saututtukan da muke ji. Saututtuka na karatu da safe, wanda mu muke sakawa da addu'o'i. To amma kuma akwai sautuka na, na al'ada wayanda tsuntsaye suke yi da safe. Da abunnan kamar su kaji da kuma ainihin tsuntsaye masu fuka-fuki wayanda suke wucewa kamar su kurciya da sauransu.

Eh to, ni a gurina gaskiya wake da shinkafa yana da amfani sosai domin kuwa yana daga cikin abinciccikan da muke amfani da su kusan zan ce a kullum. Idan ba a yi wake da shinkafa ba, za a yi abun nan alale. Idan ba a yi shi ba, za a yi abun nan, eh, ƙosai, eh, da safe kenan. Eh, kamar lokacin azumi kuma ana amfani da wake sosai gaskiya musamman da yammaci. Ana yin ƙosai da ɓacin ƙosai akwai irin su alale. Sannan ɓangaren abinci, shinkafa da wake ana iya yin shinkafa da wake a yi da miya a ci, ko kuma ai na yin shinkafa da wake, eh, dafaduka da fatan, uhmm, kuna tare da ni.